Irin fankar da nike so na fi son in ga an kai fanka irin ta kai gidan lamba biyar wanda gudun ta yayi gudu sossai. Wanda ta ke bada iska idan ina jin wannan iskar wani daɗi ke shiga na, ina jin daɗin shi sossai da sossai, shiyasan ya na ke son in kai fanka ƙarshe.

Eh gaskiya ina ajiye kwafin bayanai na domin kuwa ni student ne ɗan makaranta ne. Akwai durushi na kan je na yi kwafi na takardu na domin ajiye su. Duk lokacin da aka buƙace su basai na je na yi fotokofi ba, sai in bada haka nake yi.

Eh, ko da yaushe nakan duba kalanda domin kalanda ko ita ke gaya mun yau wace rana nake. Domin in lissafa ayyukan da zan yi a ko wace rana. Zan gane cewa wannan Litinin ce ko Talata ce ko Laraba ko Alhamis ko Juma'a, shi ya sanya na kan duba kalanda a ko da yaushe.

Eh, ina riƙe lema a lokacin da ake ruwan sama. Domin kuwa lema tana da amfani. Ba kamar idan ana ruwan da ba'a sassautawa irin cikin watan August, ana ruwa sosai to nakan riƙe lema in tafi da ita, domin na je na ci gaba da kasuwanci na ko kuma na je wuraren da nake so.

Iya gaskiya a cikin kayakin da na fi so na ciye-ciye na fi son in sha irin su chocolate. Irin su alewa sweet ke nan, duk waɗannan abubuwan na kan ji nishaɗi, na kan ji daɗin shan su. Shi ya sanya na ke da bukatan su a ko wane lokaci.

Eh ina son kallon faɗuwar rana, domin abin yakan burge ni sai in ga cewa ranar ta koma kamar ƙwallo-ƙwallo. Shi sanya nakan jira wasu lokuta, in ta duba faɗuwar rana a kowace rana. Kowace rana ina kallon faɗuwar rana.

Eh, ako dayaushe idan na zo zan kwanta barci na kan yin karatu akwai a kowace rana. Amman na fi yin karatu na Alqur'ani domin ni musulmi ne shiyasa. Yana ke yin karatu na Alqur'ani in kwanta barci ina samun natsuwa sosai.

Ina fa, ina amfani da intanet a kowace rana domin ina samun bayanai masu inganci a tattare da ita. Shi ya sanya nake amfani da intanet a kowace rana. Kusan sau goma a kowace rana nake amfani da intanet ko in ce ma a ko da yaushe.

Gaskiya ina son in ziyarci amerika domin ina son America. America ƙasa ce wadda nake sha'awar zuwanta in ziyarce ta. Domin na san cewa zan samu natsuwa idan har naje America. To gaskiya wannan ƙasa ita ce nake so, inda nake so in ziyarta.

Ina so in bayar da kyauta irin ta kuɗi ga mutanen da ba su da kuɗi. Ina da sha'awa wannan a koda yaushe, shiyasan ya koda yaushe. Na kan yi ƙoƙari na bayar da kyauta irin ta ƙudade da kuma wasu abubuwa domin mutane suna da baƙatar taimako a taimaka musu.

Nakan haɗu da abokin cinikina a masana'anta ta inda nashi in ke yin sana'a ko kuma wasu lokutan mukan haɗu da abokan cinikayya ta hanyar sada zumunta irin waya da kuma gidan rediyo da kuma wasu kafafi wanda zan bunƙasa kasuwanci na a koda yaushe.

Nakan iya dafa abinci har idan iyalina ba sa nan, sun yi tafiya sun je wani gu, to kafin su dawo su yi mana abincin da zan ci. Nakan yi ƙoƙari na yi abinci da kaina har ko ya yi daɗi, ta ɗawo ta ce gaskiya mai gida abincin nan naka ya yi daɗi. Na iya sanwa sosai. Gaskiya, sauƙin nayi makarantu daban daban.

Aini dukkanin yawancin tafiya ta ina tafiya ne da sauri-sauri domin in je duk inda nake so. Ɗan da nan kuma injijjigaga jikina domin jijjiga jiki yana kawo ingantacciyar lafiya shiya sanya akoda yaushe na kan yi. Han zari naje inda nake so, bakin gwal-gwal.

Nakan tabbatar da ingancin aiki idan har na tsaya, na lura, na tsaya, na natsu, na duba yanayin aikin. To, nan ta nan guraren nakan gane ingantaccen aiki akayi mani ko ko ba ingantacce bane ba. Ta nan nake gane ingantaccen aiki da kuma wanda ba ingantacce ba.

Da gaske, na fi son takalmin fata domin takalmin fata shine takalmin da yafi kyau kuma shine mafi ƙololuwar tsada sannan shine wanda jama'a sukan sanya ga kuma ya daɗewa kadaɗe kana amfani da takalmin, takalmin fata ba tare da ya yi komai ba shiya sanya na kan so takalmin fata idan naje siya banda wani takalmin dana ke so saina fata.

A gaskiya a kowace rana na fi son lokaci da yamma. Domin da yamma na fi samun natsuwa kuma in na yi wanka sai in ji ni I'm so comfort. Shi ya sanya na ke son gaskiya a rana na kan so wannan lokacin. Domin wannan lokacin shine mafi tsada a tattare da ni gaskiya. Na fi son da yamma.

Ina magana ne da abokanan ciniki ta hanya biyu. Nakan yi da su a fili suna ganina ina ganin su. Nakan yi da waya idan ko wane daga cikinmu mun yi nisa kuma mu kan yi magana ta kasuwanci cikin lamana da, da salo da iya kasuwanci ya gane.

Eh gaskiya na fi son pensil domin shi pensil yafi ɓawa alƙalami. Domin shi pensil zaka iya amfani bayan ka yi rubuta abu kuma kana iya gogewa domin ka ci gaba da sake yin sabo. A sakamakon shi alƙalami idan ka rubuta baya gogewa.

Eh ina da katin kasuwanci wanda nake amfani da shi domin yin kasuwanci a kowace rana, koince a ko da yaushe ina da shi sannan kuma da yayi expayarin nake zuwa na canza shi domin nai renew ɗin shi. A gaskiya ina amfani da katin kasuwanci sosai da sosai ma.

Ina magance damuwa ne a wajen aiki. Duk abin da na so zai kawo mini damuwa a cikin aikina sai in yi ƙoƙari in gana kau da shi. Domin kuwa, damuwa ba za ta baka kayi aiki mai kyau ba, mai inganci ba. A gaskiya, na fi so na kawar da damuwa a cikin aikina, shiya sanya dukka nin wasu hanyoyi na tushe shi waɗanda za su kawo min damuwa.

Eh gaskiya ina amfani ne da wayar Android, da wannan Sparkit domin ina amfani da ita, ina son ta. Tana da network mai ƙarfin gaske. Network inda gaskiya yawu ya fi kowace waya, ƙarfin network, shiyansa na ke so amfani da ta. Kuma Sparkit tana da network sosai.

Ni a gaskiya inason karatun littatafai more especially ace irin waɗannan littattafan waɗanda novels, na fi karanta novels. Domin ina karuwa sosai. Sannan baya ganan kuma nakan yi karatun Alqur'ani. Domin shi karatun Alqur'ani yana ƙara mana natsuwa da hankali.

Ina shiga acikin sauran net sosai makuwa domin in kare kamuwa daga cizon sauro. Shi yasanya nake shigewa acikin net ina. Koda yaushe yanzu haka voice innan danakeyi ina cikin net ina hankalina kwance, ina son net gaskiya sosai. I like it.

Ina shan madara sosai, ba kamar kamfanin Cowbell. Na fi son wannan madarar domin wannan madarar tana da inganci, tana ƙara lafiyar jiki, tana ƙara lafiyar ƙwaƙwalwa. Ingredients ɗin da ke cikinta gaskiya suna da kyau. Shi yasana na kan yi amfani da madarar Cowbell. Tana da amfani sosai a jikina, tana ƙara min kuzari, tana ƙara ma haske, tana ƙara ma annashuwa.

A gaskiya a cikin abincin da na fi so na gargajiya, na fi son dankali. Domin dankali yana ƙara min lafiya, yana ƙara min kuzari. Shi ya sanya na fi son shi a cikin kayakin gargajiya da ke gare mu. Gaskiya ina son dankali sosai. Domin dankali abu ne wanda zai sanya ka kaje ka kaji, ka normal. Gaskiya ina son dankali sosai a cikin abincin gargajiya ba makaɗan ba.

Ni gaskiya ina ƙirƙirar bidiyoyi sosai, domin ina ni content, content creator ne. Ina son inga nayi bidiyoyi masu kyau waɗanda za su ƙawata ma al'umma. Shiya sanya ko da yaushe nake ƙirƙirar bidiyo, a kowace rana, a kowane ni a kowane sak'an ina yin ƙirƙirar bidiyo sosai ba kaɗan ba.

Eh a gaskiya na fi son ruwa na swan wota, a ko da yaushe ruwan swan wota nake sha domin shine dangantaccen ruwa wanda yake ƙara wa mutum lafiya. Domin kuwa shi wannan ruwa idan ka sha wanda ba na swan wota ba tana yuwa ka kamu da cutar typhoid. Shi ya sanya ba na son wani ruwa sai ruwan fan.

Na kan yi amfani da itace a kowace rana domin na ga na girka abinci. Most specially idan aka ce mata na bata nan. To nike amfani da itace in hura wuta inyi mana girki kafin ta dawo da ike malamin makarantace. A koda yaushe haka na ke mana wannan girkin kafin ta dawo domin kula da rigima.

Eh, a gaskiya ina cin citta a cikin abinci. Domin citta abinci ne mai inganci wadda take maganin sanyi, sannan kuma zaka ji daɗin abinci sosai. Shiya sanya nake sa citta a kowane abinci da zan ci. A kuma kowace rana, a kowane lokaci ina son citta. Domin citta itace abinci ne mai kyau wanda zaka sanya cikin abincinka kaje ya ƙara armashi yayi lafiya sosai.

A gaskiya mafi muhimmanci a cikin abotaka shine kyautatawa. Ka kyautata wa mutum shi ma ya kyautata maka. Baya ga kyautatawa, sannan kuma da riƙon amans domin riƙon amana ita ce take kai mu ga matakin da za muyi nasara baki ɗaya acikin abotakarmu.

Yes, nakan yi kwalla a yayin da nake yanka albasa domin yajin albasa idan ya shiga ido na, ko ina so ko bana so sai nayi kwalla, sai ƙwalla sun shigo min a cikin fuska na. Shi ya sanya ba kaso na ke son yanka albasa a kowace rana ba. Shi ya sanya kawai bana amfani da ita sosai.

Nakan shuka abubuwa dewa a gidana ba kaman alayyahu ma nakan sanya alayyahu a gidana domin tsirrai ne abu ne masu kyau ga su da daɗin gani baigani kuma suna ƙara lafiyar jiki. Duk lokacin da na so sai in sanya a yabo mana shi, an zo a gyara shi, a yi abinci da shi, ya sa nake shuka shi.

Eh gaskiya ina iya duba nambar QR, don kuwa mutane dayawa sukan zo na duba musu nambobinsu kuma in duba musu hankali kwance ba tare da an samu wani problem ba, an samu wata matsala ba. Gaskiya wannan shine aikina ma wanda na fi saba akwai ina samun kuɗi da shi shi ya sanya na keyin shi.

Gaskiya yanayin da na fi buƙata na fi so na inji ni a ko da yaushe. Ina da kuɗi a cikin aljihu na wannan yanayin ya mani gaskiya. Nakan so shi a kowace rana, a kowane lokaci domin nakan samu natsuwa sosai. In samu natsuwa sosai, yanda ba kowa ke iya tunanin ta ba gaskiya ina samun natsuwa.

Ina amfani ne da app na Moniepoint. Domin app na Moniepoint abu ne mai kyau wanda za ka turo kuɗinka kuma ka ga saƙo ya shigo maka instantly a lokacin da ka ke son shi. Sannan bugu da ƙari idan kana da app na, na, na za ka yi amfani da shi yanzu.

A gaskiya nakan ci goro da, amma yanzu ba na cin goro domin tunda na gano cewa goro yana da matsala, shi ya sanya ba na son shi. Amma da na ci goro a hayynzunma idan na samu goro nakan ɗan tamna shi kaɗan ba da yawa ba, amma dai ban maye da shi al'ada ba ace kullum sai na ci shi.

A gaskiya banda isashen lokaci wanda zan ci yau gashi nike wariwa a ce kawai waya nike latsawa ko kuma wani abu nake so. A koda yaushe nakan ɗauki waya ta na latsa ta a kowane bayan minti ɗaya, minti biyu haka nake yi. A kowace rana ina latsa waya ta fiye da yanda ake zato ake ta ma.

Na kan samu iznin hutu a lokacin da na sami natsuwa, na ji ni ina da buƙata sai in rubuta application for extension in kai ma ma'aikata na. To da ta duba application ina ya mata, za ta iya ba ni hutu na tayi, na huta sosai yanda nake so na wani lokaci kafin na dawo makaranta.

Eh nakan taimaki mutane a hanyoyi ƙwara biyu. Wani sa'in zan yi amfani da ƙarfina, wani sa'in kuma zan yi amfani da dukiya ta domin na ga na taimake al'umma. Soke ni ma al'umma sun taimake ni. Bakin gwargwado tun da na taso baba na ya rasu tun ina ƙarami babu wani mai taimako na sai mutane.

Gaskiya abin da nake yi a farko a lokacin da na isa ofis, ina fara buɗe shago na, ofisina. Bayan na buɗe ofisina zan shiga da sauri. Idan na shiga da sauri zan ɗauko dukkanin wani abin danasan zai tsaftace mun ofisina sai in yi ƙoƙari in fara washing nashi, in tsane shi sannan kuma in gyaggyara shi. In fara ansan ƙorafa ƙorafan mutane.

A gaskiya na fi son in samu, ah, lift. Domin lift abu ne mai amfani sosai wanda zai sauƙaƙa maka wahala ba za ka ji wahala ba. Shi ya sanya gaskiya na fi son lift. A ko da yaushe, a kowane lokaci, a kowane ɗan sakanni, na fi son in samu lift domin na san zan samu sauƙi.

Eh, gaskiya nakan ajiye a hotunan wayana a internet more especially a cikin Gmail. Idan na ajiye su shekara da shekaru ko mun na rabu da wayata ko kuma aka ɗauke min wayata, nakan dawo da su ta cikin wannan email. In dawo da su da wayata, in cigaba da amfani da su, shi yasa nake ajiye su.